Menene abun da kake tunawa kana yaro? Abun da nake tunawa lokacin da ina yarinya, ina tuna lokacin da muke al'amuran mu tare da mama na kafin Allah yayi mata rasuwa. Saboda mahaifiyata mace ce mai jan yaron ta a jiki tana da sa soyayyar ƴa'ƴanta a jikinta sosai da sosai. Shine abunda nafi tunawa lokacin da muke tare ni da ita.

Kana kwana a ciki? Eh ina kwana a cikin ɗaki. Nafi kwana a cikin ɗaki a lokacin sanyi da lokacin damuna. Lokacin ne kwana, lokacin kwanana a cikin ɗaki.

Kana raba ayyuka ga wasu? Ina raba ayyuka ga wasu ba kamar ni mai yin ɗinki ce tela ce, to ina raba aiki ga yaran da suke ƙasa na. Ina da masu yin aikin sa duwatsu ga kaya, ina da masu yin guga idan anyi shahi na bayan kaya, ina da masu haɗewa da dai sauransu.

Kana rufe baki lokacin hamma? Ina rufe baki lokacin hamma saboda abin dama muka gaɗa iyaye da kakanni kenan. Idan ma mutun bai rufe baki yana hamma ba, duk wanda ke kusa da shi indai babba ne sai ya buge mashi baki. Toh mu muna rufe baki lokacin hamma saboda al'adan muma ce.

Wacce rana ce mafi kyau a mako? Yau ranar Juma'a ita ce rana mafi kyau a mako, saboda ranai ranar zuwa masallaci ce sannan kuma ranar ziyarar 'yan uwa da abokan arziki ce.

Menene kake jin tsoro? Abin da nake jin tsoro shine mutuwa, ni da ina tsoron mutuwa kuma a dabbobi ina tsoron maciji, saboda idan ya ciji mutane baiyi musu da sauƙi. Ya taɓa cizon ƙawata a gabana, ƙawannan sai da ma ta mutu.

Abin da ya fi mahimmanci a cikin abokantaka, abin da ya fi zama mahimmanci a cikin abokantaka shine mutum aboki ya riƙe alƙawari, ya riƙe alƙawari kada ya ci amana abokinsa, ya ɗauki matsalar abokinshi a matsayin matsalar shi, ya ɗauke shi kamar ɗan uwanshi. Shine abin da yafi muhimmanci a abokantaka, ka riƙe amana, kada kai zamba cikin aminci.

Me kike ci a wurin aiki? Abin da nake ci a wurin aiki shine dai tuwo, miyan kuɓewa sai soɓo. Sune dai abin da nake ci a wurin aiki kuma nike dafawa in tafi dashi daga gida.

Kana yin addu'a kullum? Ina yin addu'a kullum. Kai, ai rayuwa in babu addu'a ma ba ta yi ba. Mutum kamar zero yake in ba ya addu'a. Sifili ke nan. Kullum sai na yi addu'a Allah ya mana buɗi na alkairi, Allah ya shirya mu, Allah ka tsare mu daga sharrin zamani. Allah ka albarkace mu, ka albarkace ƴaƴanmu. Allah ka jiƙan iyayenmu.

Muryata ka da ƙarfi ko a hankali? Muryata wani lokaci ina yin murya da ƙarfi wani lokaci ina yi kaɗan kaɗan. Ya danganta da yaya yanayin maganar ya kama.

Ina son abinci mai yaji, saboda abinci mai yaji ya fi daɗi ma. Idan abinci mai yaji za ka ji shi ka ci shi wannan salaf. Dan ma kwanan nan na ɗan ɗaga ma yajin saboda ina fama da ɗan kanoma, amma da na ji sauki in sha Allahu zan koma ma yajina.

Ina kunna Bluetooth kullum, kai ba kullum ba gaskiya, sai in ta kama dai. Ba kamar idan ina aiki, to idan na ɗan kunna Bluetooth ina hankali na sai ya tai can wurin ban ruwa na da surutu. Ina kunna shi ina mai da hankali sosai wurin yin aikina. Ina yi ina ɗan bin waƙoƙina da na kunna ta Bluetooth ɗin. Ama dai ko kuma sometimes ina amsa waya da shi.